Na fi son miyan ganye. Miyar ganye shine miyan da na fi so. Yadda ake yin miyan ganye shine ki samu ganyen gyada, sai ki soya manjan ki. Dan kika soya manjan ki, ki saka kayan miya ki daka ki zuba shi a tukunya. Sa'annan ki zuba ruwa, ki zuba gyadan ki, ki zuba ganyen ki, ki zuba nama ko kifi duk abin da kika fi so sai ki haɗa. Shi ke nan kin gama miyan ganyen ki mai daɗi. Eh, most of the nakan fi son cin tuwo da miyan ganye. Miyar ganye shine nake so. Shine miyan da na fi so. Amma akwai miya kala kala, akwai kuka, amma wanda na fi ra'ayi shine miyan ganye.

Rana mafi kyaun mako a guri na shine ranan Juma'a. Ina son ranan Juma'a sosai saboda ranan Juma'a shine na fi so a duka kwanakin mako. Saboda ranan Juma'a shine mafi kyaun mako da na ke so. Kuma ina son ranan sati ma, har da ranan Litinin ma duka. Amma dai matukan na fi son ranan Juma'a.

Eh ina sauraron rediyo. Akwai program masu daɗi wanda nake so in saurara a rediyo. Ina sauraron rediyo daban daban. Ina sauraron shiri shiri daban daban wanda ake yi a rediyo. Ina son sauraron Barketa Family na rediyo. Eh ina sauraron rediyo a koda yaushe.

Nakan ajiye kuɗi a banki na na account, kuma nakan ajiye kuɗi a wallet ɗina, kuma nakan ajiye kuɗi a jaka na. Wasu lokuta kuma nakan ajiye kuɗi a bayan waya na. Na'amman mafi yawanci na fi ajiye kuɗaɗe masu yawa a cikin bankin account ɗina, saboda yafi kwanciyar hankali. A, na fi son ajiye, inga na ajiye kuɗi a banki na ko da yaushe.

Ba na shan magani kullum. Nakan sha magani kawai ne a lokacin ba ni da lafiya. Nakan sha magani a lokacin da likita ya rubuta min magunguna. Nakan sha magani ne sau uku a rana, wani idan ba ni da lafiya. Amma idan lafiyana ƙalau, ba na shan magani. Nakan sha magani ne kawai sanda likita ya rubuta mini magani.